Eh ihu wani abu ne wanda in mutum yakan ji daɗo rana in kana jin daɗi wato kana cikin farin ciki za ka yi ihu ka ji daɗi. Ni abun da nakan man kenan inda nakan ji wo rana na ji daɗi na son yin ihu, akwai wani ihu kuma in na ji raina ya ɓaci sosai ko kuma mutum ya ma abun da ya taɓa min zuciya na sosai na inyi tsawa na yi ihu ma mai shi ko ihu ma mutum sabilida ban ji daɗin nuna cewan ban ji daɗin abin da mai shi ya mun ba. To yakan zo kala kala ne, yakan zo a lokacin da raina ɓaci ko kuma lokacin da ina jin daɗi duk ba'in da bana iya yi ihu yau da kullum ana yin shi.

Kowane mutane da irin naman da suka fi so. Akwai wanda sun fi son naman kaza, akwai wanda sun fi son naman shanu, akwai wanda sun fi son naman akuya, akwai wanda sun fi son kayan ciki musamman, akwai wanda kuma wasu da irin kalan dafuwan da suke so, akwai wanda suna son farfesu, akwai wanda kuma suna son soyayye. Ko wanne irin mutane da abun da suke so. Ni nafi son kaza wanda za a soya shi, a soya mashi barkono da albasa a saka mashi, ya fi mun dadi da kuma kayan ciki da kuma naman rago.

Ra'ayi dai ya bambanta. In a gurin aiki ne da shike zai zamanto mutane da yawa, kowa da ra'ayin shi, kowa da abin da yana kamanya kamata shi ne za a yi. To inda ya kamata mutum zai ba da ra'ayi, ba wai kawai za ka fito ka faɗa abin da kake ji yana maka daɗi ko abin da zai kawo maka ci gaba kai kaɗai ba. Ya kamata duk lokacin da za ka ba da ra'ayinka ka duba ya zamanto abin wanda in ka ga zai kawo cigaban gurin aiki ko zai kawo cigaba abin da kuke yi ko zai zamanto hanya na cimma buri. To shi ne abin da ya kamata mutum zai dinga faɗa saboda ya kawo cigaba duk abin da mutum yake yi, ba wai na son zuciyan shi ba.

Kowa da yanayin da yake koyar wa ɗalibinsa. To kowane malami burin shi ya ga shi ne ya koyar ma ɗalibi abu yanda ya kamata, yayi misalai, ya fassara shi inda kowa zai gane, inda kowa zai fahimta. To a lokacin da kaga malami yana koyar maka inda ya kamata, inda zaka fahimta. Ni na fi son mutumin da zai fito maka, ya fito maka inda yake, ya gaya maka, ya maka misali, ya baka misalai da yawa, ya yi ƙoƙari ya fahimtar da kai abin da ya kamata. To mutane da yawa yawanci malamai ne wanda suke koyar mun da turanci, malamai wanda suna koyar mun da government da malamai da suna koyar mana da literature. Su ne wanda suke wannan ƙoƙarin su ga cewan sun mana inda ya kamata mun fahimta abin da mu ya kamata mu fahimta. Su ne malaman da nake fin so.

Eh, ina son abinci mai yaji, duk da dai cewan ba kowa bane suke so. Amma kuma yaji yana da wani ɗanɗano ne na musamman wanda in ba a shi abinci, abincin yakan zaman to wani iri haka. An-- a lokacin da musamman idan saka aka dafa abinci kamar miya mai yauki, miya mai yauki gaskiya in bai ji yaji sosai ba baya kan fito da asalin ɗanɗanon shi. To ya kamata ni musamman ne nake ina son yaji a abinci sosai. Nake son ya fito sosai sabilida da in ba yaji abincin bana jin daɗin shi duk da cewa akwai wanda basa cika son yaji ɗin. To yana da dai matsala a jiki. Wasu lokutan yakan kawo ciwon zuciya, kan kawo wasu abubuwa da ba daɗɗi a jiki akan fannin kiwon lafiya. Amma nan ni musamman nakan ci yaji kuma ba wai ba yi. Illan dai ban san kowanne bai riga ya fita jikina ba. Amman gaskiya dai yanzu kan da sauke kuma abinci ba yaji sosai bana iya cin shi in da ya kamata. Bana jin daɗin ɗanɗanon shi.

To ni sabulun da nake amfani dashi ba wani sabulune na musamman ba sabulu ne na Family Soap wani sabulu ake ce ma shi Eva. Ina son shi sabida yana da ƙanshi kuma yana da sauƙin kuɗi kuma yana da girma. Na saya kan jimamin kuma abune wanda kowa zai iya amfani da shi a gida. Kuma yana da, yana gyara jiki shima ba laifi yana sa jiki kaɗan yi haske kaɗan. Nakan ji daɗin sabulun Eva. Bana wani burin sabulu. Ina amfani da sabulun Eva ne product na soap kuma ni ina jin daɗin aiki da shi.

To shaguna a unguwa suna da yawa. Za ka samu wani a anguwa kusa da ku. Za ka samu wani babba ne wani za ka samu wani kuma ƙarami ne. Amma nan gaskiya akwai wani shagon da zaka samu babba ne. Lokacin da ka shiga wancan shagon duk abinda kake son ka siya, maybe za ka fita kana son ka siya abu. Wani abun ba ka yi shirin shi a gida ba. In ka je ka gani da shike kana da buƙata sai ka siya. Wani shagon kuma in ka ce za ka je ƙaramin shago yana da kyau ka je ƙananan shago saboda su ma a ɗaga su. In akwai maybe na kusa da ku da suna sayar da abu wanda suna buƙatan su ma a ɗaga su su yi so wancan matsayi na manya din yana da kyau a je amma ni na fi son shagon da zan je gani a cike babba ne saboda duk abinda kake son ka siya za ka samu a gurin ba tare da sai ka ta yawo kayi ta neman wani abu daban-daban ba ƙananan shago ba.

Eh wayoyi da shike ko wanne yana zuwa da nashe wurin ajiya. Wani za ka samu da yawa, wani baya yawa to da shike zamani yanzu yakan zo akwai wayoyi kala kala da wanda zai maka ajiya, wanda yake da watau babban gig da wa ko kuma wasu ƙanana ne. To gaskiya ne waya na yakan mun ba laifi na kanyi ajiya a waya na sosai, sai dai in lokacin da na gani bana da buƙatan abun zan cire shi in kai shi amu kuma inda ina son ajiya na kanyi ajiya a waya na kuma na kan samu biyan buƙatan.

Eh naka iya gabatar da rahoto saboda shi a gurin aiki. Akwai aikin da inka samu kanka a gurin dole ne za ka koya ko da nace ba ka iya ba. Da shike wasu matsaloli yakan zamo rashin iya magana cikin mutane wanda ba kowane ya iya shi ba. Amma lokacin da ka samu kanka kana aiki a cikin mutane kuma rahoto abune wanda ya kamata kowane lokacin da ka yi aiki akwai ya zama wani aikin ya zama to tilas ka rubuta repo-rahoto. To a lokacin da ka rubuta rahoton da akwai lokacin da za a nema ko za a bukace ka yi ka karanta wannan rahoton ko ka gabatar da wannan rahoto. To abin da ka rubuta ina kamun yakan zo da sauki yakan bamu daman iya gabatar da shi ko kuma mu karanta wa jama'a ko kuma mu fahimtar da jama'a abin da rahotonmu yake gudane da shi ko yake dauke da shi.

Karanta jarida yanzu gaskiya zamani ya sakokai wanda ba sai mutum ya je yana buga jarida a kwafi na hannu ba. Yawanci ina ga labarai dai yakan tafi a ranar gizo, wasu labaran a gidan talabijun, wasu labaran kuma a gidan rediyo. Duk da haka dai akwai wanda har yanzu ke buga jari karanta buga jarida sabila sai an buga ake karantawa. Amma nan ni bana karantar jarida, sai dai duk abubuwan da nake da neman sani akansu nakan tafi ne kai tsaye ranar gizo sai in tambaya in duba duk abunda nake bukata zan gani kuma za fito mun da shi. Amma ina ga har yau akwai masu karanta jarida. Amma karfin abun ya koma intanet, karfin abun ya koma yanar gizo, karfin abun ya koma waya, karfin abun sun koma cikin laptop. A yanzu abu a iska yake duk im ni duk labarin da kake nema duk abunda kake son kaji in ka tafi kan iska zaka same shi. To ina ga shine anya mafi sauƙi yanzu.

Eh, yanar gizo abu ne wanda yanzu ya zama to mai sauƙi. Kowa ma za ce kusan kowa ya san da shi, kusan kowa kuma ana amfani da shi. To nakan yi amfani da ajiyar a yanar gizo saboda yana da muhimmanci sosai. Ko lokacin da kake bukata ka yi ajiye wani abu, wani abun ba sai ka rubuta ba, wani abun kuma ba sai ka ɗauka ba. Kawai za ka shiga ne in ka duba, in kalga abun da ya maka sai ka ajiye shi a ranar gizo. Saboda duk lokacin da kake buƙatar shi a sawwaƙe, za ka iya ka buɗe ka shiga yanar gizo ka buɗe ka duba ka ga abun da kake so, ka ga wancan abun da ka ajiye, ka yi amfani da shi ya kuma biya maka buƙata. Yana da amfani sosai kuma ina amfani da shi. Kuma naga kaman yanzu ya zamanto hanya ne mai sauƙi na ajiya ba tare da suka yi wani ajiyan copy a hannunka ba.

Gaskiya bana iya zama a kan gwiwa, saboda zama a kan gwiwa ba kowa bane yakan iya shi. Ni yakan zamu min da wahala sosai. Na fiye zama in zan zauna a taburma ne, na kan zauna in miƙar da ƙafa na ya fi mun sauƙi. Ko da ce zazan lanƙwatsa ƙafa ne, to zan lanƙwatsa ƙafa amma ba lallai zaman kan gwiwa ba, saboda yakan zamu min da wahala sosai. Sai dai ko kuma in zauna kan kujera yana da sauƙi. Da shike zaman kujera wasu lokacin sai in kana in the maybe kana waje kana kaman a takuri. Amma lokacin da kana gida kana ka, kana sake ne. Zaman taburma shi ya fi sauƙi ko kuma zama ga miƙar da ƙafa ne ya fi mun sauƙi a maimakon zama a kan gwiwa. Bana iya wa, bana jimre wa na zauna a lokaci kaɗan na gan na gaji. To bana iya zaman kan gwiwa.

To bacci da rana ni na kan yi, na kan ma so sosai. Amma da shike muna zamani ne wanda ba zamanin zama ba. Ka kan iya kana fita aiki. To in kana bakin aiki wani lokaci zama ko kuma bacci da rana yakan zama da wahala. In ace mutum yana fita aiki ne ba za ka yi bacci ba saboda kana da abubuwa, ayyukan da za ka yi. Amma in kana gida ne wasu lokutan, duk lokacin da ace ban je aiki ba ina yi da gaskiya na kan yi ƙoƙari, in yi bacci rana saboda ni in ban yi bacci rana ba bacci ya dame ni ban yi ba kuma yakan zamo da ciwon kai. To ni na kan yi ƙoƙarin bacci rana. In na samu daman yi na kan yin yunƙuri kuma in na samu daman yi na kan yi. Na kan ji sauki, ajiki na.

To matashin da ake amfani da su dai kala biyu ne za su sami wa kowanne babba akwai karami. Kananan mafi yawanci akan yi aiki da su wa kawanda sumansu bai da girma ba kuma bai da tsayi. Amma kana da suma mai tsayi matashin da ake amfani da su shine manya saboda kaiɗin ya samu ne taji mai kyau. Kai maka iya ka kama shi mai kyau imma ƙitsawa ne a sama ƙitsashi ba tare da sai ya ma mutum zafi ba. So matashi da ya kamata ya zamanto kamar a kala in ba ka dashi ka zamanto da shekara biyu babba da kuma ƙarami duka sukan yi amfani kuma sukan biya mana bukata.

Ƙwarai ma ina ciniki a kasuwa saboda mu ƴan gidan waye. Yawanci in ka je kasuwa sayen abu, wani ka tambaye shi ba zai gaya maka asalin kuɗin abun ba. Zai gaya maka kuɗin da ya fi shi sai ka roƙi kuɗi akai saboda akwai wancan maganan cewa in ka faɗi asalin kuɗin, wani zai nema yi ciniki ko kuma ya nema ragi. Lokacin da ya nema ragi to shi zai zama mishi da faɗuwa. To ciniki dai abu ne an saba na kasuwancin yau da kullum. Don da ya zama to kaman dole in wani ya ce maka ga kuɗin nan ne ga kuɗin abun nan da ka tambaya, in ya gaya maka dole kai za ka nema ka nema ragi ka yi ciniki. To ni ina ciniki sosai. Duk da dai cewa akwai waɗanda ba sa ciniki da sun ce ya kuɗin abun da an gaya musu za su cire su baya ko kuma in ka je supermarket aka so kuɗin su yana rubuce kai da ba sa ciniki. Amma ni in na je kasuwa ina ciniki sosai saboda kuma a cinikin nan akan samu ragi kuma ragin nan yakan zo da sauƙi sai ka ga ka wani lokaci ka tafi da ɗan ragowar canjin ka ko kuma ka samu sauƙi a abun kasuwan kan da ka je.

A'a, ba na iya tuƙin mota gaskiya saboda mota ba mu da mota a gidanmu kuma ba na iya tuƙa shi kuma har yanzu ban yi yunkurin koya ba sabili da ai sai ka ke da abu kuma kana da hangen sayen shi za ka nema ka iya ka tuƙa ko kuma ka nema ka koyi ka yi tuƙin. To ba na iya koyan tuƙi da shike. Yanzu zamani ya kawo ni wanda ba lallai ne sai mutum ya ke da shi ba yake koya ba. Mutane da yawa sun iya tuƙi, yanzu za a ce kusan ƙalillan ne kawai ba su iya tuƙi ba. Amma ina ɗaya daga cikin wanda kwata-kwata ba su iya tuƙi ba ni ko tsoro. Akwai wanda kuma tsoro ne asalin yake hana su. To amma ni ina ga kaman tukunna da shike ba shirin sayen mota na ke yanzu ba kuma ba mota mu ke da shi a gidanmu ba. To shiyasa inaga ban ma yi yunƙuri inje in nema ko kuma ince zan koya inyi tuƙa mota ba.

Gaskiya na fi son miya mai zafi saboda lokacin da kake cin abinci mara sanyi na ɗaya, in abinci yayi sanyi sosai bai da daɗin ci kuma yana yakan zaman to da matsala a ciki, a jikin ɗan adam to a lokacin da ko da ba mai zafi bai zaman to dai kana cin abincin da ba ɗumi, yayi zaman to mai ɗanɗume sosai saboda da yafi daɗi. Kawai miyan yauki, ai mutum ba zai iya cin miyan yauƙi mai sanyi ba bai da daɗin sha ne kwata-kwata har sai ka, ba ka gane ɗanɗanon ba ba ka jin daɗin ɗanɗanon shi to bana iya cin ko kuma son cin miya mai zafi mai sanyi sai dai mai zafi ko da can na zo ci ne naga miyan yayi sanyi nakan inabɗuma shi saboda abincin ya mun daɗi kuma naji iya jin daɗin abincin ko miya din.

Kyautane yana da iri-iri kala-kala kuma kowa da irin abunda yake so ya dinga bada kyauta. Amma abuna farko shine, sai abunda kake da shi kake iya bada kyautar shi. In baka da abu, ba wanda zaka iya bada abunda baka da shi. Mafi yawa yakan zo ne abunda kake da shi, abunda aka same ka da shi. In ma wani ya tambaye ka abu ne, in kuɗi ne ya tambaye ka in baka da kuɗi, ba za ka bada kuɗi ba. Wani ya tambaye ka da abinci, baka da abinci ba, ba za ka bada abinci ba. To abunda kake kyautar shi zai zamanto abu ne wanda kake da shi. Wani lokacin ba sai in an tambaye ka ba. In ka, kana da wadatan abu kuma ka game bukatan abun, to yakan zamanto da sauƙi ka ɗauka ka bawa mai shi. In ka game bukata kuma kai kana da shi, yana da kyau a dinga kyautatawa. Ana bawa wasu, ana samun sabilida kowa ya samu biyan bukata inda ake so. Amma.

To babban nasaran da ake duka akan samu a gurin aiki yakan zamanto a lokacin da aka sa target ko kuma lokacin da aka sa project cewan wannan abun shi ake so a cimma buri, shi ake so a samu a cimma buri. To lokacin da aka cimma buri aka samu nasara a cikin aikin da aka saka gaba ko kuma a project ɗin da aka sa a gaba, yakan zamanto nasara sosai. To ba babban nasara ga anga cewan aikin da akeyi an cimma burin shi ko kuma aga project din da akeyi an kammala shi cikin lafiya kuma ya zo da nasara. To shine babban buri da ake samu a gurin aiki. Ci gaba ne da nasara. Wani lokacin ka buɗe guri karami, zaka ga gurin aikin dama an fara kaɗan kaɗan ne amma wani lokacin sai kazo ka samu ya girma ya bunƙasa. To a lokacin da wannan gurin aikin ya girma ko kuma ya bunƙasa babban nasara ne sosai. Lokacin da aka samu girma, aka samu ƙarin gaba, aka samu nasara a project ko kuma abun da akeyi to yakan zamo da daɗi sosai, yakan zamo da nasara kuma yakan zamo na abune wanda za yayi farin ciki a ji daɗi har ma ya kai ga a celebrate shi saboda nasara ne aka samu.

Ya'yan itace, abin sha da nake fin so shine ya'yan itace ko kuma zance ruwan ya'yan itace kamar su ruwan lemu, kamar su ruwan abarba, kamar su ruwan gwanda, kamar su ruwan karut, abubuwa da yawa, ya'yan itace don shi musamman koda ba ruwan shi ba ma in kana cin shi yau da kullum, gaskiya kakan ji canji a jikinka, yakan sa jikinka, yakan sa ginuwa a jiki. To ni na fi son abin sha da na fi son da kullum zan iya sha shine ruwan ya'yan itace. Saboda wasu waɗanda ake haɗa wa abubuwan sha na kwalba na zakin nan, shi ma za ka samu yana da illanshi, zaka sa ansa, da cike abun an gan proses na shi sai ga ansa gas, abubuwa da yawa a ciki wanda in yayi yawa a jiki yakan zamanto da illa. Amma ance zallar ruwan ya'yan itace ne mutum yake sha, bana taɓa ji ba zai zamanto, na ɗaya bayi da illa kuma na biyu yakan zamanto da kyau a cikin system na mutum. Yakan sa ka samu ƙarin lafiya ko ƙarin jiki ko kuma su wasu nutrients a jiki, yana da kyau sosai. To ruwan ya'yan itace shine abun sha da ni nafi so sosai.

To cije farce da abu ne wanda dama in kai mutum tun daga ƙanana ana tasowa yara suna yi, to wasu lokacin akan samu manya ma sukan samu kansu suna cizon yatsa. Musamman ni ma na kan cize yatsa lokacin da na ga wani abu ko kuma ɗan farce na na ga ɗan fito ko kuma na ga ɗan wani yunƙuri haka to na kan yawanci cije shi sosai. Duk da dai cewa ba yana da kyau ba saboda idan ka ga yara ma suna yi akan hana su saboda bai da kyau. A ga mutum yana cije farcen shi saboda sau wani lokaci akwai datti a cikin farcen. Kuma lokacin da aka kai baki yana iya shigan baki kuma ya bi jiki zaman to cuta. Amman duk da haka dai har mu kan ciza na kan ciza duk da bai da kyau. To da so samu a daina saboda kar cutar samu hanyar shigan jikin mutane ko kuma jikinmu.

Eh ina son karanta littattafai saboda littafin kana karanta shi akwai littattafai kala kala akwai wasu zaka samu akan karin bayani ne na makarantu zaka samu karin bayani ne na abubuwa daban daban akwai littattafai da wasu kuma zaka samu karin bayani na kan garin wasu ko kuma akan abubuwan da suka wuce ko kuma akan abubuwan da ake tunani zai iya faruwa ko kuma abune wanda ya faru da wasu a wani guri da ba ka sani ba to gaskiya karanta littattafai yana da kyau sosai. A lokacin da mutum yana son yi bacci ko in ka tashi da safe haka kaga kaman kaje ofishi ba abin yi ko kuma lokacin da ka zaka fita zaka ci abincin rana ko kuma da dare duk yanayin da ka samu kanka da in akwai hanya ka karanta littafi saboda yakan kara mutum ilimi ne akwai wasu lokuta da ka karanta littafi zai maka bayanin wani gari ne daban da baka taba zuwa ba to yakan sa ta wurin wannan karatun kaje wancan garin da wurin karanta littafin nan zaka ga kaman kana wurin a lokacin da kana karanta sai kaga kanka cikin takardan akwai wani dadi da kakan ji ma ko kuma wani abun bacin rai ne ma sai kaji kana jin bakin ciki to duk wannan haka yana iya faruwa yana kara mutum fahimta yakan kara mutum eh labari sani yakan kara mutum sanin abun da damamma baka sani ba to ni nakan karanta kuma na ga amfanin shi sosai kuma yana da kyau.

To sunsiya dai aƙwai kala kala. Aƙwai tsintsiya na gargajiya aƙwai kuma tsintsiya na baturan da aka kera wanda an kera shine da sandanshi yanada tsayi. In za kayi shara ba sai ka sunkuna kayi aiki dashi ba sabida gajiyan baya ko wasu abubuwa. Aƙwai kuma na gargajiya, na gargajiyar ma a gurin mu ya gashu karfe, ya kasu kala biyu ne. Za ka ce maka akwai tsintsiyan laushi to wancan tsintsiyan laushin akan share ɗaki ne da shi. Lokacin da in an siminte ɗaki ko kuma in ansa tile a ɗakin. In kana amfani da shi, shi tsintsiyan laushi zai fitar maka da duk ƙanana-ƙananan yashi ko ƙanana-ƙananan dattin da tsintsiyan kwakwa ba zai iya cire maka shi ba. To shi tsintsiyan laushin nan yayi wani abu ne ake cire, akan cire shi a jikin ciyawa. Yakan zamanto da laushi kuma yakan zamanto da daɗin shara. Yakan cire, ɗaki yakan yi fefes in ka yi amfani da shi. Sannan kuma akwai tsintsiyan kwakwa shi kuma mai ƙarfi ne yana da tauri ana yawan amfani da shi kuma shi a cikin yashi ne ko a cikin gidan da gurin da bai da laushi. Akan share shi shima yana cire kowa yana cire datti sosai. To kowanne yanayi akwai tsintsiyan shi. Na garga, na baturan da kuma ya gyara shi ma yakan share tile yakan share laushi yakan share cikin gida duk ba inda baya sharewa. To ni na fi jin daɗin aiki da tsintsiyan gargajiya. Na fi jin daɗin aiki da tsintsiyan laushi ko kuma tsintsiyan kwakwa bisa ga yanayin gurin. Nakan fi jin daɗin shi da shike ina ga ya zamanto da sabo ne mun tashi da shi an saba aiki dashi. To da ma baturen ya zo da shike ba a kowanne gida yake ba kuma ba kullum kake samu kai aiki da shi ba. To in kai aiki da shi sai ka ga kaman ba ka saba da shi ba kamar yakan zaman mana da wahala. To gaskiya ni na fi son tsintsiyan gargajiya. Ya fi mun aikin da nake so na. Ya fi mun daɗin aiki nakan yi aiki inda sh-- inda nake so da shi. Na fi koyi jin daɗin aiki da shi.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine in kuna da ƙauna in kuma in kuna da mutunci. Wannan mutunci in ce maka mutum yana da mutunci to iyaka ne. In ce wannan abokaina, abokina ne mai mutunci ko kuma abokiya ta ce wanda kuma tana da mutunci tana da amana. To gaskiya an wuce gurin. To a kowane lokaci ya kamata mu zimanto masu mutunta abokanmu, mu zimanto masu rike amana, mu zimanto masu ƙauna, mu zimanto masu rike juna sosai ba tare da wani ƙiyayya ko kuma tare da wani kishi ko kuma tare da wani abu ne wanda zai kawo sassaguwa ko kuma samun damuwa a cikinku ba. Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunci. Shine ka rike mutum da mutunci ka rike shi inda ka rike kanka, inda ka san abun da ba za ka ma kanka ba, kama ɗan uwanka abun da ka san ba za ka ma kanka ba baza kama ɗan uwanka ba. Abun da ka san ba za ka ma ƴan uwanku ba, kuma wanda kana ƙaunan shi ba za ka mishi ba. To ina ga mutunci wannan da ƙauna shine abu mafi muhimmanci a cikin rayuwa na abokantaka.

Dangantaka dai da abokan aiki ya kamata ya zamanto akwai jituwa na ɗaya. Yaka kuma, ya kamata kuma akwai fahimta. Ya kamata ku zamanto masu jituwa a kullumi sabida yayinda kuna aiki ya kamata akwai fahimta a tsakanin ku. Yaka kuma, ya kamata kuma akwai jituwa tsakaninku sabida in kuna aiki tare zaku iya ayi aiki tare, a gudu tare, acima buri tare, a samu nasara tare. Ya kamata a zamanto masu ajiye mutunci, masu zamanto haƙuri don a koda yaushe ance kana aiki da mutum wanda ɗan'uwan aikinka ne, aiki wanda ana yinshi yau da kullum, kullum kuna haduwa, kullum kuna abu tare. Wuri rana akwai ranar da za'a ji ba daɗi, wur rana akwai ranarda wani zaima wani ba daɗi. To yakamata akwai zaman haƙuri da juna yau da kullum. A zamanto masu haƙuri da abokan aiki, a zamanto masu fahimta, a zamanto kuma masu mutuntawa da kyautatawa a duk lokacinda ake aiki tare. In akwai kyautatawa, in akwai mutunci to gaskiya aikin yakan tafi tare ba tareda ciccijewaba. Amma lokacinda akace ba fahimta ko kuma ba jituwa tsakaninku, to inaga yakan kawo cibaya ga aikin da akeyi. Amma lokacinda akwai ganewa, akwai mutunci, akwai jituwa tsakaninku to aikin yakan zamanto da sauƙi sosai. Kowa zaiyi aiki cikin daɗi da farin ciki har a iso lokacinda za'a cimma buri, a samu nasarar hakan abunda akeyi.

To wanke tufafi dai ina ga ya kamata a ko lokacin da ka sa kaya ya zaman to ka sa kaya ko in ba a baba babu, kana aiki ba a ce ba ka da lokacin samun ka yi wanke tufafinka. To ya kamata a kowane ƙarshen mako ya zamanto mutum ya wanke tufafinshi sabili da ai kana shirin wani ko da ce kana da kayayyaki da yawa, kana da tufafi da yawa wanda zai kai maka zuwa wata ko kuma zuwa wani mako da za shiga. To ina ga ko wane wata ko kuma zan ce ko wane ƙarshen mako ya kamata mutun ya zamto yana wanke tufafin shi un kuma mutum yana gida kana samun lokaci sosai, kana samun dama ya kamata ka aiki da tufafinka. Ka sa kaya so mutane ka sasa kaya so biyu ko uku haka ka ajiye shi gudun kar a tara yayi datti gudun kar a tara yayi yawa wanki yazo zamanto wanke wa ya zamanto da ƙyuya ko da kashe jiki. To ya kamata ka ajiye ɗaya, biyu, uku sai a wanke. Sai dai in mutum bai da dama ne ayi ko ƙwari ana wanke shi aƙalla ƙarshen mako ayi wanke ƙarshen mako a wanke su.

To magance matsala a gurin aiki, matsaloli a gurin aiki shine ba za ka iya magance matsalar da ba ka san kai ba ko kuma matsalar da ba ka san ya aka yi ya shiga gurin ba. To ina ganin hanyar da ake magance matsala shine na ɗaya ka san a ina matsalar ya fito ko kuma ka san me ne ya jawo wannan matsala din. Don sanin abin da ya kawo matsalar ko kuma sanin matsalar kan shi ma, hanya ne ta sanin inda za a magance shi. Saboda in ba ka san matsalar ba, ba zaka ma san ya zaka fara maganin shi ba. To ina ganin ga na san meye matsalar, shine zai iya baka hikima ko kuma zai iya baka dama ka iya magance matsalar. Amma tsakanin mutan ne, in ma ta gurin aiki ne ko kuma abun aiki ne yakan zamanto sai ka yi amfani da hikima ka sa kula sosai kafin nan ka iya magancewa. Kuma wasu lokacin yakan zo da kalubale da yawa. To kowanne kalubale dai ya kamata a zamanto masu hikima ta gurin magance shi. Kowacce matsala ya na zamanto da haƙuri a gurin magance kowane matsala sabida a samu cigaban aiki din.

Eh muna da rufin, muna da fanka a rufin ɗakin mu. Sabili da dashi ke ɗakunan suna da yawa. Akwai wasu ɗakunan, fanka ne na rufi, na rufin ɗakin. Wasu kuma wanda akan ajiye su a gefe ne, sabili da lokacin zafi. In akwai zafi sosai zaka samu wani lokacin, matsala, kan fanka ɗaya baya magance matsalar zafi. Wasu lokacin kuma, zaka samu anyi yawa ne a ɗakin ko kuma zafi yayi yawa sosai. Zaka yi amfani da fankan da ake sashi a rufin ɗakin. Zaka kuma iya ƙara kunna fankan da ake ajiye shi a ƙasa sabili da ya bada iska sosai. Saboda mutane su samu maganin matsalar. A samu a magance maganin zafi. To eh, akwai fanka a rufin ɗaki, akwai kuma fanka a ajiye. Saboda duka magance matsaloli. Wasun kuma yakan zaman to kafin a zo a sasu a rufin ɗakin. Yakan zama to sai an nemi wanda ya iya wannan aikin kafin ya zo ya saka. Amma kuma in ka siyo wanda kawai zaka ajiye shi a ɗaki ne, kana siyo wa zaka ajiye shi a ɗaki ba tare da sai an nema wani ya hau sama ya je yayi aikin ba. Sai dai in dai wanda aikin da tun farko da aka yi gidan aka saka shi a lokaci ɗaya. To duk bayin da baya faruwa wani a rufin ɗaki wani kuma ajiye a ƙasa. Duka kuma don magance matsala na zafi ne.

Eh nakan yi tafiya mai nisa da ƙafa wasu lokacin. Wani lokaci gaskiya nisan ya danganta ka. Dashikenan na ɗaya tafiya da ƙafa yakan zama to hanya ne shima na motsa jiki a lokacin da ba kullum bane ya kamata za ka dinga hawan abun hawa, kana shigan mota ko kuma kana shigan mashin ko kuma kana shigan keke. Yana da kyau ana shiga amma lokaci zuwa lokaci a samu a dinga tafiyan ƙafa saboda motsa jiki. Musamman ga waɗanda basa samun lokaci su motsa jiki su je wurin motsa jiki ko su yi wani ayyuka na motsa jiki a gida. To in an yi tafiyan ƙafa nan me ɗan nisa ne, ɗan daɗe wanda ka san in ka yi tafiyan kai ma ka san kana numfashin ka sama sama za ka haɗa zuɓa ka san eh ka yi tafiya mai ɗan nisa kuma ka samu, eh lafiya ko kuma an samu an cimma burin motsa jiki. Amma in yayi yawa sosai ni inaga yana da matsala ga wanda bai saba ba ke nan. Mutum bai saba ba to yana da wuya sosai yakan zama to da wahala. Amma kuma in mutum ya saba da sauƙi ana yi duka ba inda babu ba inda bata faruwa.

To nakan kara ƙwazo da himma domin samun ƙari a gurin aiki ko kuma domin samun ƙari ko wani promotion a gurin aiki. A duk lokacin da ka san abin da kake yi a gurin aiki, kana da ƙwazo sosai, kana da kuma sa kula. Kuma duk abin da kake yi kana yin shi ne da dukkan zuciyarka. Kana yin shi ne ba da tantama ba da kuma ba da zuciya biyu ba. To, lokacin da ka sa wannan ƙwazo a gurin aiki yana da kyau kuma yakan kawo hanya na ƙara ɗaukaka. Yakan kawo hanya na ƙari promotion a gurin aiki. To, in ka lokacin da ka zamanto duk abin da kake yi kana sa kula akai. Duk abin da kake yi kana yin shi da zuciya ɗaya. Kana yin shi ba tare da mukumuku kuma tare da wani motsin mutane ba. To, yakan zamanto da kyau kuma haka ne yake ƙara kawo ɗaukaka kuma haka ne ke ƙara kawo ci gaba. Har a ƙara mutum a gurin aiki ko a ƙara mutum ɗaukaka ko a ƙara mutum girma a gurin aiki.

To tafiya zuwa wurare dai ba inda babu, akwai tafiyan da zai zoya-- in kusa da gida ne ko kuma lokaci zuwa unguwa in a cikin unguwa ne. Ai zai zama tafiyan kafa ne ba sai ka nema mota ko kuma mashin ya kai ka ba. Amma kuma a lokacin da inda za ka je din ya zamanto guri ne mai nisa wanda ba za ka taka ba kuma in ka taka zai zamanto da wahala wanda mutum yakan iya ya shiga mota mutum yakan iya a hau mashin duk inda ba inda ba a z-- yi ko da kafa ko a mashin ko a mota bisa ga nesan gurin ko kuma bisa ga gurin ko kuma wani lokaci ma yakan zamanto da in ba ka fita akan lokaci ba gudun kar ka yi latti ko kuma gudun bar ka je a gurin kan lokaci ba ya kan sa mutum ya hau mashin ko kuma ya shiga mota sabili da isa in da zai je akan lokacin. Amma dai na san yawancin unguwa din guri ne wanda za a fita za a hau mota. A kan haw-- iya hawan mota kamar taksi. A kan iya kuma hawan mashin zuwa wurare.